Eh gaskiya kalan biki da nake so suna da yawa gaskiya. Akwai biki biki dai da nake so sosai. Ina da kalan, kaloli dai suna da yawa gaskiya. Akwai su.